Eh, kuɗin wuta lantarki a wata muna biyan naira dubu ashirin. Saboda mu da wutan mita ma muke amfani na lantarki ba. Da wutan mita muke amfani na lantarki. Naira dubu ashirin muke biya kowane wata. Amma muna samun wutan kuma. Wannan shine adadin kuɗin da muke biya kowane wata in ta zo. Amma kafin wannan watan ya zo, akwai lokacin da muka biya naira dubu goma, watarana naira dubu biyar. Amma dai gaskiya, kwanan nan kuɗin da muka biya naira dubu ashirin ne kuɗin lantarkin wuta a wata. Wannan shine ansana, na gode. Wannan shine kuɗin da muke biya na lantarki a wata kenan, naira dubu ashirin.

Eh, ina kwana a ciki. Kuma gaskiya ni ba na kwana a waje. A ciki nake kwana. In zauna a ciki kullum saboda ni ba mutumin da nake son yawan zama a waje bane gaskiya. Kwana a ciki ya fi min dadi. Kwana a ciki ya fi min komai da komai. Gaskiya kwana a ciki nake yi bana kwana ni a waje. Ni a rayuwata ma ba na taba tunanin ko na taba kwana a waje. Ko ga wata rana da zance na kwana a waje. A'a, wannan maganar babu ita. Tun ba zan ma iya tunawa ba. Ba zan ma iya fada ba ko in ce ga rana ɗaya, gara na ɗaya da na kwana a waje. A'a, kullum ina ciki. Kullum ina nan a ciki. Mun kwana a waje amma a cikin nan saboda ina da ɗaki. To kullum ina samu in shiga ciki in kwana. Wannan shine ansar tambayata akan ko ina kwana a waje ciki. Tabbas ina kwana a ciki. Na gode. Wannan ce amsata.